Ni dai gaskiya bana shuka tsirrai a gidanmu, amma gidanmu akwai gurin shuki. Ƙanina ne yake shuki. Ya taɓa shuka masara, ya shuka gero, ya shuka attarugy, ya shuka kabewa, ya shuka gauta, ya shuka citta, ya shuka kanamfari, ya shuka tumeric. Ya shuka abubuwa da yawa kala kala ya shuka, har da rake da gwanda da zogale. Ni kuma ina taya shi da zuba ruwa. Wannan shukin da ya yi ya taɓa tsira har mun ci. Ya shuka tumatur wanda har mun ɗauka mun yi miya da shi. Ya shuka kabewa wanda muka ɗauka muka yi miya. Akwai gauta da ya shuka da har mun ci. To gaskiya dai ina ganin ƙanina yana yin shuki amma ni bana yi gaskiya irin tsirrai haka ban fiya shukawa ba.

Gaskiya, mafiya lokacin da nake cajin wayana shine bayan sallar asuba, da kuma kamar da daddare. Kamar idan na yi sallan isha, idan na zauna kallo a tibi to zan sa wayana a caji domin yayi ɗan caji ni kuma sai in mai da hankalina wajen yin kallo a tibi. Kuma ba iya wadannan lokacin ba ma. Akwai lokacin idan wayana na ga bashi caji sosai, zan iya dauka in saka shi a caji ba ni da matsala da wannan, ba dole sai ba ni da takamaiman lokacin saka caji amma gaskiya na fi saka caji, bayan sallar asuba da kuma da daddare kaman ƙarfe takwas haka tara wayana ya cika. To, lokacin da nake saka caji ke nan gaskiya. Amma akwai yaushe ina iya sakawa. Ko yanzu ma zan iya sakawa.

Idan na farka daga bacci, abu na farko da nake fara yi shine zan yi addu'ar bacci kamar yadda musulunci ya ce. Ai zan yi addu'ar tashi daga bacci. Idan nayi addu'ar tashi daga bacci, sai in tashi in zo in gaishe da baba na, in tashi in zo in gaishe da mama na, in gaishe da ƴan uwa na da duk wani ɗan uwa na da ke gida, zan gaishe shi da kowa da kowa. Idan na gama wannan gaisuwan, sai in koma ɗaki, in je in yi brush. Idan nayi brush, zan yi wanka, yi wanka, yi wasu duk buƙatu na dai kamata ace nayi, in tsarkake jiki na yi komai da komai. Sai in fito. Idan na fito zan zo zan sa mana abin karyawa saboda ni ke mana breakfast da safe. Zan zo zan sa mana breakfast. In yi breakfast, idan ya yi in ɗauko in kai ma mommy na ta raba ma kowa ta sanya wa kowa nashi, tea da lipton ne ko ti and bread everyday abin da muka fi ci ke nan. So za a ba ma kowa nima idan na ci breakfast dina. So idan zan je makaranta ne sai in tafi. Idan kuma babu inda zan je, to shi ke nan daga wani lokacin sai in ci gaba da living dina.

Kuɗin wutar lantarki a wata a nan garinmu Nasarawa, Keffi, gaskiya yana da matuƙar tsada. Saboda muna amfani da wuta direct daga Abuja, kuma wutan da unguwarmu ke amfani da shi, 24 muke amfani da shi. Muna amfani da mita, wani lokacin muna amfani da wutan nepa wani lokacin. Toh, a wata idan munyi amfani da asalin wata ne, wutar lantarki toh gaskiya muna kashe kamar dubu casa'in a wata, kuɗin wuta kennan, dubu casa'in idan mita ne kuma muna kashe kaman dubu ashirin haka a wata. Idan mita ne, sai dai mita kuma ba ma yin kowane irin amfani da shi. Wannan shine banbancin dake tsakanin wutar lantarki da kuma mita da muke amfani shi amma gaskiya muna jin daɗin amfani da wutan nan garin saboda suna ba mu wuta komai da komai. Shi yasa nake jin daɗin wutan garin sosai.

Kayan aiki, ban san wane irin kayan aiki kake magana ba. Kayan aikin gida ne ko kayan aikin wurin aiki ne ko kayan aiki na wani dai abu da ban ka san abubuwa kala kala. Amma zan yi maka bayani akan irin kayan aikin da ni nake amfani da shi a gida da kuma makaranta. A gida muna amfani da kayan aiki kamar blender, tukunya, mopy, tsintsiyar shara, kofi, plate, cokali. Muna amfani da TV, da fanka, da wuta a gida. Sannan muna amfani da, umm, muna amfani da wannan abin goge glass, inda muna amfani da detergents kala kala da body, umm, skin care ina amfani da shi. Idan kuma a makaranta ne, ina amfani da pensu, ina amfani da, umm, pen biro, ina amfani da cleaner, ina amfani da sharpener, ina amfani da razor, ina amfani da socks, ina amfani da abubuwa daban daban a makaranta. Yauwa.

Gaskiya, na fi son tufafin auduga. Dalili na ko da yasa nake son tufafin auduga ko shine, a addinninmu ba a son amfani na tufafi na siliki ba ma amfani da tufafi mai tsantsi a addininmu, ya haramta. To wannan na daga cikin manyan manyan dalilan da ya sa ba na amfani da tufafin siliki kuma ba na sonsu, sai dai ina son tufafin auduga. Kuma tun asali ba na son tufafin siliki saboda baya burge ni. Na fi son tufafin auduga, ya fi daɗin amfani, ya fi laushi gashi da inganci. A ko'ina idan ka same shi, tufafin auduga abu ne mai matuƙar kyau da burgewa, wannan shi ne. Kuma siliki yana iya manne wa a jiki, ba shi dai da daɗin sakawa dai gaskiya ni dai tufafin auduga nake so. Da na iya haɗa ma bada zan iya haɗa ma kaina, yauwa.

A lok-- a cikin shekara, lokacin da na fi so shine lokaci guda uku. Na farkon lokaci a cikin shekarar da na fi so shine lokacin bikin sallah, sallan azumi. Ina matuƙar son wannan lokacin saboda kowane musulmi yana matuƙar ƙaunar wannan lokacin. Don haka ina matuƙar son wannan lokacin. Za a yi bikin sallah. Zan, zan saka kaya mai matuƙar kyau. Zan yi kwalliya kuma zan fita in je gaisuwan dangi da zumunci. Sannan ina son bikin jajibir, bikin layya. Ina son sallan layya. Shima za a yanka rago, a ci abinci, a ci nama, a ɗinka sababbin kaya, a sassaƙa, a yi komai da komai. Sannan ina son lokacin bikin shekarar haihuwata, wato ƙaruwar shekarata. Ina matuƙar son wannan lokacin saboda kowane mutum a rayuwarsa idan aka ce watan haihuwarshi ne, to matuƙar farin ciki yake yi. Ni ma haka ne.

Ina yin kiran bidiyo, bidiyo call ta WhatsApp, saboda ina da wani saurayi da, ina da wani saurayi da nake so. Sunan shi Salis. Ya zo gidanmu an san shi za a mana aure da shi, aurenmu ma ya kusa. Ina buƙatan kuɗin da don siya abubuwa. To ina yin bidiyo call da shi kuma ina da wata anti na wacce take zama a can Kano. Ina yawan bidiyo call da ita saboda akwai wata babynta. Sunan babyn nata Kairat ne. Ina son ganin ta a bidiyo call. Shi ya sa nake yawan kiran bidiyo ta WhatsApp. Ina son wannan abun sosai da sosai kuma ina da wasu friends ma, abokanaina waƴanda muke yin bidiyo call da su, saboda akwai group chat da za ka ga ana yin bidiyo ne shi a ciki. Ko yanzu ma akwai wani group ɗinmu da ake bidiyo. Wannan abun nema ma hira da ke ne da jin daɗin da nake yi ya sa na bar su amma zanje in same.

Ina cin abincin rana da ƙarfe biyu da rabi, uku, uku da rabi, huɗu. Daga ƙarfe biyu zuwa ƙarfe huɗu nake cin abincin rana na. Wannan shine al'adar gidan mu. Ban da waɗannan lokutan kuma akwai wani lokacin da kamar zan fita zan je wani wuri to zan iya cin abincin rana har ƙarfe biyar ma. Wannan ba wata babban matsala bace amma taƙamamman lokaci shine karfe biyu zuwa karfe huɗu.

Muna da fanka a rufin ɗakinmu saboda mahaifiyata mutum ce mai ƙiba, bata son zafi ko kaɗan. To duk gidan da zamu zauna, babanmu na iya ƙoƙarin shi yaga an saka mana fanka a ɗaki saboda idan ba'a saka fanka ba zai iya cutar da mahaifiyana kuma hakan zaisa babana ba zaiji daɗi ba. Shiyasa a koda yaushe fanka muke amfani dashi a gidanmu.

Tabbas dangartakarta da makwabtan mu ina matukar jin daɗin shi saboda muna faranta wa juna. A maƙwabtan mu ma ina da ƙawaye sosai kuma ina matuƙar girmama mahaifansu kuma su ma suna girmama nawa iyayen. Ina da ƙawaye, akwai Munirat, akwai Yasmin, akwai Bushrah, akwai Afnan, dukansu ƙawayenane kuma unguwarmu ɗaya da su ina matuƙar jin daɗin yin mu'amala da su.

Tabbas ina ƙetare ƙafafu lokacin zama saboda ina matuƙar jin daɗin haka kuma ban da wannan ma a gidanmu muna da yawa, so ya zama idan har za ka je ka zauna dole sai ka ƙetare ƙafafun wasu kafin ka je ka zauna. Wani lokacin ma har sai ka ga har ka buge musu ƙafansu idan zaka wuce.

Wa'innan suke kakkafa mun baya, gaskiya suna da yawa saboda akwai mahaifina a ciki, yana ƙarfafa mun gwiwa, sannan akwai mahaifiyata ina matukar son wa'innan mutane guda biyu. Akwai 'yan uwana, kowa da kowa yawwa suna ƙarfafa mun gwiwa.

Abun da yake sa ni in yi dariya. Abu mai ban dariya kamar ina kallon video wanda zai sa nishadi. Nishaɗi na sa ni yin dariya da kuma abu kamar masu zolaya. Hakan nan suna sa ni nayi dariya saboda suna ba ni dariya shiyasa.